Eh, ina iya jefa dutsi, dutse nesa saboda ina yawan training na yadda zan yi, zan yi jifa da abu kamar jifa da sanda da kuma jifa da dutse ko jifa da wani dai abu, wani makami haka saboda na yi training ɗin kaina saboda matsaloli ina rayuwa.

A lokacin da nake jin damuwa, gaskiya ina ƙoƙari na samu wanda zai bani shawara a kan cewa ina da matsala kaza ko kuma abu kaza yana damuna. Saboda haka sai in samu abokina ya bani shawara ga yadda yacce kamata a ce na yi domin na kawar da wannan damuwa din. Idan kuma damuwar fasali ce haka wani abu ne ya ɓata min rai ko wani abu makamancin haka, ina ƙoƙari na danna zuciyata na yi haƙuri akan abin da yake damun na har wannan damun ta wuce.

Eh, gaskiya yadda nake tsara ayyukana da suke da muhimmanci, eh ina tsara su ne, aa, daki daki. Ma'ana ina tsara lokaci zuwa lokaci. Misali, idan ina da wani aiki mai muhimmanci, sai in duba naga wanne ne ya fi, ya fi muhimmanci sosai a ciki. So wanda ya fi muhimmanci sosai, shi nake fara gudanarwa da farko. Sannan sai na biyo da wanda yake bin bayansa. Sannan wanda yake bin bayansa haka. Ko wanne ina bashi lokaci. Iya awan da zan ɗauka a na farko bai zama dole a ce da shi zan ɗauka a na biyu ba. Saboda haka dai ko wanne ina bashi lokaci har na gama ayyukan gaba ɗaya.

Gaskiya akwai abu da yawa da sukan sanya ni nayi dariya amma daga ciki akwai irin komedi haka. Akwai kuma yara ƙananan yara. Yara ƙanana idan suna wasa nakan yi dariya. Sukan yi abubuwan da za su baiwa mutum dariya. Sannan kuma akwai sauran zantuntuka da ake zaka yi zance da kai da wani abokinka ko abokin zamanka ne ko abokinka dai na rayuwa kuma wannan zancen ya kasance kuna dariya a cikinsa.

Eh, lokacin da nake kwanciya lokaci ne idan dare yayi kamar misalin karfe sha ɗaya na dare, sha biyu ko karfe ɗaya na dare. A wannan lokacin nake kwana, a wannan lokacin nake kwanciya. Amma dai wani lokaci nakan iya kwanciya ma karfe goma ko tara na dare haka. So a wannan lokutan a wannan lokacin nake kwana gaskiya.

Yanayin da na fi so, na fi son yanayin sanyi kamar yanzu wannan lokacin da muke ciki a yankin mu anannajeriya. So gaskiya wannan yanayi na sanyi yana burge ni. Ina jin daɗinsa domin ba na son zafi. Ba na son zafi sosai amma wannan yanayi na sanyi ina jin daɗi saboda ina sanya jaket don sanya jaket, don sanya kayan sanyi. Sanyi ba zai dame ni ba. Soboda haka ni yanayin gaskiya yana min daɗi sosai. Ina jin daɗinsa yadda ya kamata.

Eh ina karanta jarida, amma ba kullum ba. Lokaci zuwa lokaci nake yawan karanta jarida. Kuma yanzu da yake an ma ci gaba sosai an samu ci gaba, ina karanta jarida mostly online. Online haka nake karanta jarida gaskiya ba sai na sa kuɗi na sayi takardar jarida ɗin ba. Yauwa ina karantawa.

Eh ina shan ruwa a kullum da ya kai kimanin kamar lita shida zuwa sama. Kullum ina shan ruwa sosai gaskiya saboda likita, likita na ya bani shawara kan cewar na yawaita shan ruwa. Ina shan ruwa akai-akai saboda yana ƙara lafiya yana kuma sa yana inganta duka wani garkuwa da sauran abubuwa na jikin ɗan adam. Shine yasa nake yawan shan ruwa a kullum sosai.

Eh ina yin rubutu da sauri mostly ma a, irin a makaranta, saboda, akwai malamin da zai zo yana muku ah, kamar dictation, ko kuma dai idan kana so ka yi jotin ɗin wani abu a makaranta idan malam ya faɗa abu mai mahimmanci, to nakan yi sauri, ko kuma idan ina kwafen note, haka idan ina kwafen note, so nima nakan yi sauri idan ina wannan rubutun gaskiya sosai kuma. Ina sauri wanda cikin minti kaɗan in kan yi, na, ina yin rubutu da yawa gaskiya,

Lokacin da nake cin abincin rana kaman ƙarfe ɗaya na rana ko ƙarfe biyu ko kuma ƙarfe uku na rana. A wannan lokacin nake cin abincin rana. E, saboda iya abincin rana ko kuma dai wani lokacin ma na kan iya ci kaman ƙarfe huɗu ma haka na yamma duk in kan iya cin abincin rana a wannan lokaci.

Akwai ayyuka da yawa, akwai abubuwa da yawa da nake yi domin na, na ƙara aiki. Akwai abu da yawa da nake domin na ƙara aikina yadda ya kamata. Idan a makaranta ne, ina yawan shiga wani ajin da ba na wa ba. Idan na ga akwai period wanda ba malami, to ina shiga domin na, domin na, na riƙe ajin. Sannan kuma idan ayyuka ne na gona da sauransu, ina ƙara aikina domin idan na zo gobe, aikin na bai zama saura kaɗan.

A'a gaskiya na fi son miya me zafi. Miya mai zafi ai ta fi, saboda za ka ci abincin da ɗuminsa, ya fi daɗi gaskiya. Amma miya mai sanyi kai, miya mai sanyi ba daɗi gaskiya. So shine yasa na fi gaskiya son miya mai zafi sosai. Me zafin ma sosai fa, wanda zaka na, kana cin abinci kana ƙone wa dannan yana ƙona. To na fi son wannan.

Eh, ɗaki ace ɗaki ne mai tsabta, ɗaki ne mai kyau ba datti a ɗakin. So na fi son irin wannan ɗakin. Kama yanzu ɗakina nan akwai irin tiles, POP ga shi nan dai abu mai kyau akwai window, window na glass ga ventilation a ɗakin. Kaga ɗakin yayi kyau ba laifi.

Eh launin tawada da na fi amfani da shi shine blue. Blue da shi na fi amfani gaskiya saboda duka amfanin da zan yi da blue nake amfani. Amma sometime, ina amfani da red amfani da jake nan. Eh, wannan su na fi amfani da su. But a wasu lokutan kuma na kan yi amfani da black ma na baƙi ke nan shi ma na kan yi amfani da shi amma dai blue shi ne, shi ne best, shi ne favorite.

Ina son ziyartar kasar Australia domin yin karatu, karatun boko. Domin ina so na je ne karatun networking a kasar Australia. Yanzu ni software engineer ne, software developer ne, to ina so na ƙara ilimi na, na ƙara bunƙasa ilimi na ta harkar networking. To shi ne yasa nake so na ziyarci kasar Australia domin na gudanar da wannan karatu nawa a can kasar.

Eh ina raba ayyuka ga wasu, ga wasu mutane ko dai ma'aikata ko dai abokaina. Saboda muka san nan wurin muna aikin gona, muna aikin noma kuma aiki da yawa baza ka iya yin sa da kanka ba. Dole sai ka nema mutane sun taimaka ma. So gaskiya ina raba ayyuka sosai ma kuma sosai ina baiwa mutane aiki suna taimaka min suna tayani.

Ina kula da gashin-gashi na, aah, sosai da sosai. Ina kula da shi, ina shafa. Akwai mai-mai kala-kalan mayu-mayuka da ake amfani da su, mai na shafawa da ake amfani da su domin gyara gashin. Sannan kuma ina zuwa aski idan suman naga yawa, sannan na zuwa aski a mun aski a gyara mun, aah, a gyara mun shi yadda ya kamata.

Eh to gaskiya lokacin da na fi so a shekara shine irin wannan lokacin, lokacin sanyi. Saboda yafi burge ni, ni bana son zafi, bana son yawan zafi. Shine yasa nake son lokacin sanyi sosai. To kuma lokacin da zai iyabinsa a baya shine lokacin damina. Shima gaskiya lokacin ana ɗan samun yanayi na sanyi da yanayi na lema haka, yanayi mai daɗi dai haka da zaka ji daɗi a jikinka ba zafi sosai ɗinnan.

Gaskiya ina kallon madubi a rana kamar sau biyar, sau shida ko ma zuwa sama haka. Saboda duk lokacin da na ɗanyi kwalliya ko na yi wanka, zan zo in gyara jikina, zan zo na kalla madubi ne. Saboda haka ina yawan kallon madubi sosai a rana. Yanzu haka ma gashi ina kallon madubi nan gaba na.

Eh ina son ɗakina yayi haske sosai kuwa. Saboda yanzu ma ɗakina akwai fitila akwai, na sa kwai sosai yana da haske. Saboda a gaskiya ana son haske, haske abin so ne sosai. Ɗakina ɗaki ne mai kyau. Na sa mari fitila-fitila daban daban wanda zai haskaka ɗakin, yayi haske, yayi kyau saboda haske ne yake sa wuri yayi kyau. Wuri ya burge mutum.

Eh ina cin goro amma ba ko da yaushe ba. Dan sai na dauka wata daya ma ko wata biyu ban ci goro ba. Amma wataran kawai zan ji ina, zan ji ina wani yanayi haka da ya kamata ace na ci goro to ina neman goro ne. Sannan na ci goro din, na tauna goro. Gaskiya ina ci amma ba ko da yaushe ba shi ma, lokaci zuwa lokaci.

Eh ina zuwa gidanmu ko ina kawo gidanmu a ƙafa ko kuma a abin hawa. Ina kawo ko nake zuwa gidanmu. Yadda nake zuwa gidanmu kenan ina tahowa ƙafa ne ma'ana trekking ko kuma na hau a abin hawa kamar motor ko kuma bike.

Idan na gamu da mura, ina zuwa wurin likita ne ko kuma na je chemist. Na je ni na saya maganin mura. Gaskiya bana zama bana barin mura, saboda mura, gaskiya tana da matsala sosai tana bani damuwa. So, hi ne ya sa duk lokacin da na ji mura, ina zuwa na je na sayi magani, ko kuma na je na, na je na fara ganin likita tukuna, ya ban instruction, sai na je na sai magani.

Eh, nakan iya rera waƙa sosai ma. Sosai ina rera waƙa sosai yadda ya kamata. Saboda most of the time a lokaci dayawa gaskiya waƙa tana burge ni. Ina jin daɗin waƙa sosai. Yes, tana sani farin ciki, tana sani nishaɗi a lokaci, a wasu lokutan kenan. So gaskiya ina, ina, ina iya rera waƙa.

Kamar ranar Juma'a saboda ranar ne kasuwar garinmu yake ci. To ka ga ranar irin wannan ranaku kuɗin ina yawan zuwa kasuwa. Sannan kuma ranar Talata ma'ana Tuesday kamar yau kenan, yau ma ina yawan zuwa kasuwa. E gaskiya ina zuwa kasuwa sosai kuma ya a wannan ranaku guda biyu.

Yadda nake gina dangantaka ta kasuwanci shine idan kostoma ya zo wurina, ina ƙoƙari na kyautata mar. Idan kostoma ya zo ya sayi kaya, so ina ƙoƙari ace ina kyautata masa saboda nan gaba mu cigaba da harka ta kasuwanci da shi. So gaskiya haka nake kuma ina yawan ƙiran kostomomina a waya haka, naji yadda suke, naji yadda lamarin rayuwa yake tafiya.

A'a gaskiya dai ina raba abinci da mutane saboda yanzu haka ma ka ga ina da iyali haka. Ina da iyali kuma baya da haka akwai 'yan uwa da abokan arziki da wani lokacin zamu fito da abinci ne mu zo mu ci a ƙofar gida. Wani lokacin kuma wani ɗan uwan ka zai faɗa ma yana da matsalan abinci ka zo ka ɗauka abincin ka ɗauka wanda ma ba a dafa ba ka ɗauka ka bashi kyauta. Haka kyautar abinci duka ina yi.

Eh, tsintsiya ina amfani da tsintsiya kala wajen uku ma haka ko huɗu. Akwai tsintsiya irin tsintsiyar kwakwa mu nan muke ƙiranshi, so muna amfani da shi domin share tsakar gida, share waje kenan nan na gida. Sannan kuma akwai irin tsintsiya na laushi. Shi kuma muna amfani da shi domin mu share ɗaki, falo da dai sauran wuraren da suke da kamar siminti ko kuma suke da tile. So da shi muke amfani.

Eh, gida na yana da ƙasa de normal ƙa-ƙasan dai bashi da yawa gaskiya. Gida na na yi gidan siminti ne gaskiya ba gidan ƙasa ba ne. Na sa siminti na yi ginin da shi. Sannan kuma gidan masaƙar, gida a-a sorry cikin gidan ma gaba ɗaya na sa tiles da na sa tiles dai da siminti haka da sauran su gaskiya. Saboda ƙasan da ke gida na bai da yawa gaskiya ba ƙasa sosai a gida.

A'a gaskiya bana kunna wa saboda ban sanya a gidana ba tukunna. Ban sa hayinya ba amma maƙwabtana duka ga hannun suna da shi suna sanyawa ko sun sanya kuma suna kunna wa amma dai ni tukuna ban kunna ba gaskiya. Ban saya ba ban sa ba saboda haka gaskiya bana kunna wa amma dai nima ina so na saya domin na fara kunna wa in sha Allah.

Ina amfani da hannun dama saboda cikin tsarin Musulunci duk abin da zaka fara manzanmu Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya umarce mu da duka abin da zamu fara a Musulunci to mu fara shi da dama. Saboda haka muna aiki ne da hannun dama ba da kowane hannu ba. Kuma aiki da hannun dama gaskiya yana da muhimmanci, yana da daɗi kana yana sa farin ciki sosai.

Eh ina cire, ina cire takalmi idan zan shigo gida ko idan zan shiga ɗaki. Ina cirewa. Sori idan na shigo gida, kamar misali mutum zai shigo ɗaki haka dole yai cire takalminsa. Haka muke kullum. Ko da yaushe ma haka mutum yake.

Gaskiya lokacin da na fi so a rana shine kamar da yammake nan yamma ya fi daɗi. Lokacin ba rana ba zafi, gari ya ɗan yi cooling, ya yi sanyi haka daga yamma zuwa dare. Na fi son yin ruwanan lokacin gaskiya saboda ya fi daɗi. Ba zafi, ba zafi bai takura mutum wannan lokacin. Yanayi yana daɗi, akwai yanayi mai daɗi yin ruwanan lokutan.

Ina share gida sau biyu a rana. Safe da yamma ake sharewa sannan akwai irin wanke toilet, shima da safe haka ake. Wani lokacin kuma idan ban yi da yamma ba, na iya yin shara dare dare haka na gyara gida dare dare idan ban yi da yamma ba. Toh a ma da safe da yamma ne frequent kullum ake haka.

Gaskiya, hayaniya ni bana son hayaniya. Bana son yawan surutu. Bana so duka gaskiya, saboda haka hayaniya yana takura mun gaskiya. Bana jin daɗin hayaniya, tana matukar ta kura min. Amma ana hayaniya kusa dani akwai gidan kallo, haka gidan sinima, gidan kallon fim kenan. Toh, akwai wuraren da suke takura min gaskiya da surutu, amma bana son surutu.

Eh muna samun horo a wurin aiki kamar yo-yowa zuwa irin seminar haka ko workshop. So muna yawan zuwa gaskiya sosai. Kuma sannan lokacin da muka fara aiki an bamu special training na wajen sati guda domin sanin makamar aiki. Gaskiya muna samu, muna samu training gaskiya a wurin aiki sosai ma.

Eh ina kulle ƙofa kullum, saboda akwai irin armed robbers ko za a ce thieves haka da suke zuwa suke iya shigo gidan mutane. Saboda haka gaskiya kullum da daddare ina rufe ƙofa. Likewise, da rana ma. Da rana duk wannan days, gaskiya ina rife kofa saboda kar a je a samu matsala.

Eh ina tara tsabar kuɗi. Gaskiya ina tara tsabar kuɗi sosai ma. Da ina ajiye kuɗi sosai dubu ɗari da yawa a wurina fa. Ina tara kaman irin dubu ɗari, ɗari biyu, ɗari da hamsin. Kowai na tara na ajiye shi a wurina. Amma dai gaskiya yanzu na fi ajiye kuɗi account. Na fi ajiye kuɗi a banki kenan, at banks. Gaskiya yafi. Ba na ajiye yanzu sosai kuɗi a gida. Ba na ajiye kuɗi a gida sosai.

A'a, ba ma sa unifom a wurin aiki. Saboda ni aikina ya kasance yanzu malamin makaranta ne ni. Saboda haka mallamin makaranta baya bukatar sanya unifom. Kawai da normal kayansa da yake sawa, normal tufanshi da yake sanyawa zai zo ya yi aikinsa ba tare da ya sa yunifom ba. Unifom sai dai ɗaliban mu ne suke sanya unifom. Mu ba ma sa unifom gaskiya.

Abun da nake yi da yamma kafin na kwanta gaskiya abubuwa ne da yawa. Amma daga cikinsu ina cin abinci kafin na kwanta. Sannan ina yawan yin amfani da wayata. Duk wani abu da ya kamata ya zanyi da daddare. So ɗan lokacin ina yi kafin na kwanta kamar watching movies, kamar, ah, yin Facebook ko chatting ko WhatsApp haka wasu turo sakkun kuna haka da sauran abubuwa dai duka da dare nake yi kafin na kwanta gaskiya.

Eh gaskiya sabulun da nake amfani da shi, sabulu ne mai kyau kuma mai tsada gaskiya. Ina amfani da Savana ko kuma Safeguard ko kuma akwai Eva. Shi ma Eva ina amfani da shi gaskiya to amma dai na fi amfani da Savana ko Safeguard. Su ne nake amfani da su frequently.

Eh ina son tafarnuwa, a abinci ko yaji kuma lokaci da yawa ma na kan iya dafa shayi haka tea yana na kan iya dafa, an sa a dafa min shayi da ita domin na sha. Gaskiya ina yawan amfani da ita sosai ma kuma ina son tafarnuwa sosai frequent, frequently on daily basis.

Abin sha da na fi so shine ruwa. Na fi son ruwa. Duka abin sha ba abin da ya fi na fi so ya fi birge ni kamar ruwa. Bayan ruwa kuma ina matuƙar son nono, ma'ana milk, cow milk. Ina yawan shan madara gaskiya domin ita ma ina amfani da sosai. Ina amfani da madara sosai frequent, akai akai.

Kai, gaskiya ni ba na wani bikin ranar haihuwa, saboda a matsayina na musulmi kuma Ahlul Sunnah, gaskiya bikin ranar haihuwa a wurina bai halatta ba, haramun ne a wurina. Baya cikin tsarin addinina. Saboda haka gaskiya ba na yi, tunda nake ban taɓa yin bikin ranar haihuwa ba. Ko sau ɗaya ban taɓa gudanar da bikin ranar haihuwa ba saboda gaskiya ni bai halatta wuri na ba.

Eh ina da kaza. A dabbobin gida dai gaskiya ne kawai kaza nake da shi. Da dai ina da akuya. Ina goyon akuya to gaskiya yanzu dai kuma bana da shi. Yanzu kawai abin da nake da shi shi ne kawai ina da kaza ko in ce ma kaji dai shine abin da nake da shi a dabbobin gida.

Gaskiya ni abincin da na fi so shine taliya da wake. A dafa taliya da wake wuri guda ko a daba su daban-daban ko dai a jolof. So gaskiya ni wannan shine abincin, shine favorite food na wa. Shine abin da na fi so a abinci. Ya fi kowanne birge ni gaskiya sosai.

Gaskiya ni bana cin komai a wurin aiki saboda a matsayina na malamin makaranta, idan na tafi wurin aiki da safe ne kawai zan tai wurin aiki a rawan 7. Sannan kuma ina dawowa kamar 1:30 ko 1:40 something to 2 de wajen ƙarfe biyu haka na rana nake dawowa daga wurin aiki. To ka ga ina da damar da zan ci abi zan dawo gida na ci abinci kenan ba dole hena ci abinci a wurin aiki ba.

Eh, da sanyi kam ina sanya safa. Shima a wani lokacin ne ba kullum ba. Lokaci zuwa lokaci. Kamar yanzu wannan lokacin da muke cike na sanyi to wani lokacin na kan iya sanya safa. Amma dai bana gaskiya wannan season ɗin ban yi amfani da safa sosai ba. Amma dai kamar last year na yi amfani da safa sosai gaskiya. Sosai ina amfani da shi gaskiya amma ba ko da yaushe ba.

Eh, gaskiya kujerunmu suna da daɗi sosai. Suna da daɗin zama, ga laushi, ga kyau. Gaskiya, kujerun fonicas ɗin ya yi ba laifi yana da kyau. Gaskiya suna da daɗin zama. Dan ni har ina son, ko da yaushe ina son in kasance ina zaune kan kujera ne. Idan zan zauna a falo, ma'ana sitting room, to ina son ace na zauna kan kujera ɗin, saboda suna da daɗin zama.

Kai gaskiya ni babu wanda yake kakkafa mun baya. Saboda haka salima duka mutane muna zaune da su ne lafiya ƙalau ba tare da wani matsala ba. Saboda haka gaskiya, okay, okay na gane mutanen da suke ƙarfafa mun baya gaskiya mahaifiyata. Mahaifiyata tana ɗaya daga cikin mutanen da take ƙarfafa mun baya take nuna mun abin da ya kamata a ce na yi, abin da kirki da abin da yake ba da ce ba duka tana hana ni abin da ya kamata na yi ta ce na yi abin da bai kamata ba kuma za ta hana ni. Sannan akwai abokai na gaskiya. Ina da abokai kamar su Malam Ahmad, Ahmad Idris babban abokina gaskiya na ƙarfafa mun gwiwa a kan irin abubuwan da ya kamata na yi na ci gaba. Akwai rinjaye Idris Abdullahi da dai sauran su nan da yawa gaskiya suna ƙarfafa mun baya a kan nayi abu.

Eh a gaskiya da yake ka ga mu malaman makaranta ne muna da ɗalibai da yawa. Saboda haka kana wurin aiki ma za ka ga ɗalibai sun yi ta kawo complaint akwai matsala akwai matsala kaza kuma kai zaka magance wannan matsalan ka yi gaskiya ka solba case din. Kuma sannan ni yanzu I'm a software engineer software developer saboda haka I know many skills zata I can solve a problems. Na san hanyoyi da dama da zan iya zan iya magance matsaloli da yawa saboda haka ina maganin matsaloli na gaskiya da kaina.

Okay kafafen watsa labarai gaskiya de wanda na fi amfani da su. Akwai irin WhatsApp, WhatsApp na fi amfani da shi. Sannan akwai Facebook, sai Twitter, Instagram sannan kuma TikTok ko YouTube. Duka waɗannan kafafen sada zumunta ɗin da sauran abubuwa dai su ne gaskiya wanda nake amfani da su sosai akai akai kusan kullum ma.

A'a, ba kullum nake sanya belt ba amma dai ina sanyawa lokaci zuwa lokaci. Ma'ana, lokacin da na sanya ƙananan kaya, T-shirt da kuma jeans saka so shine lokacin da nakan iya sanya belt. Amma idan na sanya manyan kaya, irin kayan mu na Hausawa da muke sanyawa, tufan mu na Hausawa gaskiya bana sanya belt.

Gaskiya nafi son tufafin auduga, saboda tufafin auduga suna da matuƙar kyau. Idan ka sanya su za ka ga suna gasanande, suna burge mutane ana kuma ɗinki. Ana teloli suna tsaya suna ɗinki mai kyau, yanda ɗinkin zai burge mutum, zai biya mutum sha'awa. Kuma sannan ba ya sa za fi sosai. Ba za ka ji zafi ba in ka sanya kayan, saboda kayan auduga ne cotton ne.

Eh, ina karatu kafin na kwanta. Saboda yanzu haka dalibi ne ni, dalibin makaranta ne. Ina karatun software engineering. Saboda haka wasu lokuta ko kuma na ce lokuta da dama gaskiya ina dan yin karatu kafin na kwanta. Sannan kuma bayan na tashi ma wani lokacin ina yin karatun gaskiya sosai.

Eh ina iya ɗaure ƙulli mana sosai ma kuwa, sosai. Wani lokaci idan zan yi kamar misali na zo wani gona na yi ciyawa, a'a ko kuma wani kayan dai haka da ake buƙatar a ce an ɗaure yi, to gaskiya ina ɗaurewa sosai kuma yadda ya kamata. Ina ɗaura wa sosai. Amma dai lokaci zuwa lokaci ne ba kullum ba kuma ko da yaushe ba. Lokaci zuwa lokaci, lokacin da abin ya kama sai a yi.

Kuɗin wutar lantarki dai nawa a wata wannan watan dai dubu biyar da ɗari tara da wani abu aka ce na bayar kusan dubu shida ke na. To amma dai ni dai ina biyan three thousand ne duk wata ina roƙa, ina roƙan su domin su min alfarma na biya su kamar three k haka. Dubu uku nake biya a wata wata.

Eh ina kallon inuwa ta mana. Ina kallon inuwata amma sai irin da rana ko kuma da daddare. Idan rana, da rana ne ana rana, kaga mutum zai na gani inuwarsa tana yamma ko tana gabas. Idan da daddare ne, haka zalika yayin da ya haske ko kuma da akwai hasken farin wata, wata kenan to mutum zai ga inuwarsa. Saboda haka gaskiya ina kallon inuwata amma lokaci zuwa lokaci.

Takalmin da na fi so, na fi son takalmi sau ciki. Ma'ana in ce ma boot kenan, kamar na ce boot. To na fi son wannan wanda zaka sanya ƙafanka a ciki, lafiya lau ba tare da wani matsala ba. Gaskiya irin wannan yafi yahu birge ni. Amma dai kuma idan an samu wanda ba hi ɗin ba ma, ba bu laifi nakan iya yin amfani da shi. Amma dai na fi son wanda yake sau ciki ne, koba shoe. Yes koba shoe yes.

Okay sa hannu. To ni sa hannuna gaskiya ina yin capital H suna na Hamisu. Saboda haka ina yin fara capital H sannan kuma sai na ɗan bita daga cikinta, na ɗan, na ɗan yi cycle, cycle, cycle haka da biro na ɗan cycling, cycling ɗinta sannan daga ƙarshe inɗan yi dot haka. Ina yi bit daga cikinta, na yi cycling, cycling dai ƙarshe sai na yi dot na ɗin na su-- na ɗan na yi sifili kenan. So haka nake yi gaskiya.

Gaskiya ina kiyaye kalmar sirri sosai. Misali idan na waya ne, bana bari ko wane ne ya san nambobi na na sirri na waya. Sai in yad dole ya kama, idan misali kamar matata ko kuma dai wanda yafi irin close friend, su su ne in ke iya barin su sanin nambobin sirrin ina nambobin sirri na wa. Sanan wasu nambobin sirrin nakan yi ajisu a waya din, nakan yi a save ɗin su a waya.

Eh to irin jakan dai da in ke amfani da shi. Ina amfani kamar da school bag kaka. Wanda yake irin na ɗalibai ne, na ƴan makaranta. Wanda zan sanya kwamfuta na ciki, na sanya duka wanni da littafin karatu na da sauran abubuwa. Na sanya sannan na, na rataya na sa shi a baya na, na goya shi a baya na, na goya jakan a baya na. To irin wannan jakan gaskiya ne na fi amfani saboda ya fi daɗin aiki. Za ka yi goya shi, za ka je duk gunda kake so ba tare da wani matsala ba.

Gaskiya ne, abin da yake ba ni ƙwarin gwiwa a aiki shine na ga ɗalibai na suna fahimtar karatun da nake yi. Wannan yana matukar ba ni ƙwarin gwiwa. Sannan kuma supervisors, mutane suna iya zuwa manya su zo su duba mu sannan su ƙara ba mu ƙwarin gwiwa akan cewa "Ai, aikin ma yana kyau." Saboda haka mu ci gaba da abin da muke. So duka irin waɗannan abubuwa suna ba ni ƙwarin gwiwa a wajen aikina.

Gaskiya ne ban cika zuwa wurare da wuri ba. Ina dai zuwa ne daga baya. Wurin da na fi zuwa da wuri kawai shi ne masallaci domin gudanar da ibada. Wannan ina zuwa da wuri gaskiya sosai yadda ya kamata amma sauran wurare kuma ina zuwa daga baya ne. Bayan an fara furogram, in furogram ne ko wani event to ni zan zo ne daga baya. Gaskiya ban cika zuwa da wuri ba.

Gaskiya ni biredin da na fi so shine biredin da ya jibo akwai butter cikin sa sannan ya ji dai. Wani ingredient da ya kamata a sanya akwai a ciki. Kamar anan wurin muna da akwai kibiya haka akwai wani kamfanin biredi mai suna kibiya to gaskiya na fi son biredin su ko kuma Annur akwai wani kamfani ma Annur to gaskiya na fi son wannan biredin nasu.

Gaskiya, matsalolin da ni ke magance wa wurin aiki ko a aiki suna da yawa. Gaskiya akwai matsaloli da dama wanda ni ke magance su a yayin aiki gaskiya. Saboda wani lokacin sai kana cikin aikin zaka ga matsala din saboda ha ka yanayin matsalan, yanayin yadda zaka magance wannan matsala din a wurin aiki.

Kayan ɗakin da na fi so shine irin wannan kayan, kayan zamani in nan irin furnitures na Dubai. Kaga suna da kyau, suna da matuƙar kyau wanda za ka iya siyan su kamar one million, one point five to two million haka. So na fi son irin wannan kayan wanda za ka kawo su daga wata ƙasar from other country ka importing ɗin kayan ka kawo su nan ko exporting zan ce ka kawo su nan ƙasar Najeriya. To gaskiya irin wannan kayan suna burge ni kas saboda suna da tsada kuma suna da kyau.

A lokacin da na higa-- na isa ofis ko lokacin da nazo ofis, abin da nake fara yi shine ina fara duba document na wa. Ina fara duba kamar record, ina fara duba kamar lesson plan, sannan lesson note yana a matsayina na malamin makaranta. Sannan su ne irin abubuwan da nake fara dubawa. Sannan ina ƙoƙarin na duba timetable nawa na gani wanda class nake da shi, ƙarfe nawa kuma nake da class ɗin. Wannan sune abin da nake yi.

A'a, bana ma amfani da Bluetooth sosai, sai dai lokaci zuwa lokaci nake amfani da shi. Saboda he in ɗauki lokaci mai tsawo ma ban yi amfani da Bluetooth ba. Amma idan na samu dama, ina amfani da shi lokaci kamar dai misali ace ina makaranta. Idan ina makaranta saboda hayaniya da surutu, na kan iya sa Bluetooth a kunnena ko AirPods.

Gudun fankan da na fi so, ka san fankaɗin kala-kala ne. Wani idan ka bar shi number one, idan ka sa number one, ka bar shi a number one, wani ya fi gudu. To ni ina son fanka ne yana gudu sosai, yana ban iska yadda ya kamata. Idan number one ne ya fi iska to ina son number one. Idan kuma number five ne ko number four ya fi iska to ni na fi son wannan number four ko number five ɗin saboda in saya, in sha iska sosai yadda ya kamata.

Eh ina zubar da shara a bayan gida a waje kenan. A wajen gida na akwai wurin da muke tara shara, har ya taru ya yi yawa, in ya taru ya yi yawa kuma muna zuwa mu sa wuta mu ƙona mu gyara wurin saboda wurin ya zama ya tsabta. Ya zama babu, ya zama babu datti a wurin. To ga gaskiya haka muke yi. Muna samun bayan gida ne haka mu tara sharan a wannan wurin.

A'a, ba na cin abinci a wurin aiki. Saboda ni aikina malamin makaranta ne. Malamin makaranta kuma yana da lokaci, kamar misali lokacin breakfast. In ka je makaranta, ka je around seven, duk lokacin breakfast after ten kana damar ka zuwa gida ka ci abinci. Sannan ka dawo school. Gaskiya a gida nake ci abinci, ba na ci abinci a wurin aiki.

Aha ai malamin makaranta ai shi da ma abin da yake yi ke nan kullum. Tun da malamin makaranta ne, ni malamin makaranta ne ka ga kullum yara suna zuwa da rikici kala kala. Za kaga wancan ya daki wancan, wancan ya tsokani wancan, wancan ya mari wancan. To kai za ka kawo wannan matsalan, kai za ka kawo wannan complaint ɗin, kai kuma kai za ka yi sassantuwa tsakanin. Eh gaskiya muna sassanta yara sosai saboda suna yawan rigima da abin nan. Wani in ka ba su shawara kai za kaɗan musu faɗa. "A kai wane bai kamata ka yi kazaba, wane bai kamata ka yi kaza ba." Ka musu faɗa shikenan. Wasu kuma sai kaɗan, sai kaɗan yi bulala haka da makamantan su.

Eh gaskiya shagatawa lokacin hutu abu ne mai daɗi. Saboda ni ina, ina ɗan yi yawan yin ziyara. Idan lokacin hutu ya akayi hutu, ina kaiwa ziyara wurin 'yan uwa haka da abokan arziki. Domin a je a gaisa an daɗe ba a gaisa ba. Yanzu an samu lokaci za a je a ɗan yi ziyara ɗan gaggaisa domin kaga yan uwanka suna nan ƙalau.

Madubi na ɗaya ne a gida. Babban madubi kenan guda ɗaya. A sorry, babban madubi ina da guda biyu. Sorry na manta. Madubi na guda biyu ne. Ah na ɗaya akwai a cikin ɗaki, ɗakin da nake ma'ana bedroom ɗina, ina da guda ɗaya. Sannan a cikin toilet, toilet nawa ma ina da madubi a nan. Wannan shine.

A'a, ni ban iya tuƙin mota ba gaskiya. Bana tuƙa mota. Amma dai akwai abokaina da suke iya tuƙin mota da suke iya tuƙa mota. Saboda haka da gaskiya abokaina akwai wani wanda ya taɓa ban mota. Gaskiya na sha hawa mota da farko dai ba yanzu bane. Tun da da baya akwai abokina da yake ɗan ban mota nake hawa amma gaskiya ban iya ba. Ban tsaya na dage na koyi motar yadda ya kamata ba.

Eh ina musafaha da mutane sosai ma, saboda duk wurin da naje wurin ƴan uwa, abokai da kuma musulmai haka duk wurin da naje ni gaskiya ana musafaha ana gaisa wa bayan ka yi sallama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh to kuma ana miƙa hannu ayi musafaha a gaisa. Gaskiya ina yi sosai eh a wurin ƴan uwa da abokan arziki.

Eh gaskiya ina son kallon faɗuwar rana. Amma lokaci lokaci kamar irin lokacin da nake yin azumi haka. Idan ina yin azumi, saboda ina fatan ace rana ta faɗi da wuri domin na sha ruwa. Gaskiya ina yawan son kallon rana. Don yanzu haka ma ka ga she na zo rakiyar rana ne. Na zo ni, na zo ni gona rakiyar rana. Haka nake gaskiya lokaci da yawa.

Gaskiya unguwarmu a unguwa ce mai kyau, mai tsari. Unguwar mu gaskiya tana da tsari saboda in ka ga gidajen ma da suke unguwar. Gidanmu, gidajenmu akan tsari suke anyi su akan layi layi haka. Sannan kuma gidajen gaskiya ba laifi mutane sun yi ƙoƙari. An yi gina concrete, gina na siminti. Gaskiya gidajen da akwai tsada kuma suna da kyau gaskiya. Unguwar mu tana da kyau sosai.

Eh ina neman izinin hutu idan ya kama a wurin principal a wurin shugaban makaranta zan rubuta takarda na, na bayar na ba shi kan cewar ga hi ina so na je wani wuri ko kuma na faɗa masa da baki kan cewar zan je wani wuri tunda shi ne a matsayinsa na shugaba na a wurinsa yake neman izini gaskiya ko ba rubutu ba ma ina faɗar da baki in ce masa zan je wuri kaza ko zan yi abu kaza.

Ba dai ina, eh to ina dai sawa ana yanke mun farce. Na sa mutane yanzu kamar ranar Alkamis, yawmil kamis a ranan nake yankan farce. Zan kira wanda aikinsa ne aikin yankan farce sai ya zo ya cire mun farcena. Sai ya zo ya cutting ɗinsa ke nan ya cutting da nail. To hakan ni dai nake gaskiya.

Gaskiya dai, da safe ɗin na fi, na fi kuzari gaskiya da safe lokacin da na tahi daga bacci gaskiya ni na fi kuzari a wannan lokacin. Saboda ko kuma bayan na ci abinci haka idan na ci abinci wani lokacin zan ji na fi kuzari, na fi ƙarfi. Duk wani aiki da ya kamata nayi a wannan lokacin zan iya yin sa, lokacin ba na jin yunwa ke na.

Gaskiya ina da takalmi da yawa. Sosai fa ina da takalmi da yawa. Yanzu dai aƙalla ba a ƙasara ba ina da takalmin da ya kai sawu kusan goma. Gaskiya dai ina da takalmi yanzu ya kai guda goma ko ya kusa guda goma dai ina jin. Duk da dai na rarrabu da wasu, na ba da wasu, wasu kuma dai ga shinan dai sai a hankali. So gaskiya dai yanzu ina da ya kai sawu goma haka.

Gaskiya ni bana son jira a layi, bana son jira. To amma dai idan ya kama dole sai an bi layi ɗin, dole sai an jira a layi ɗin, ina jira gaskiya. Ina zama dai yadda mutane za su zauna su jira ko ma ƙarfe nawa ne ko ma dai me za a yi. Ni ma na kan iya jira, na zauna na jira har a gudanar ko har layi ya sauka yana ne abun da ya kamata na yi.

Eh, ina iya gabatar da rahoto. Idan wani abu ya faru, so nakan iya gabatar da rahoton ai abu kaza abu kaza ya faru, a wuri kaza awuri kaza. Gaskiya nakan iya gabatar da rahoto sosai ma, saboda akwai abubuwa da yawa da suke faruwa a rayuwa. Wani ni ne nake, nake kallon abin da ke faruwa din saboda ina wurin abin da ya faru. Kaga dole ni ne zan ba da labarin abin da ya faru ko? So gaskiya ina yi.

Eh ina hawa keke gaskiya. Ina hawa keke sosai ma ko kuma na ce ma lokaci zuwa lokaci. Saboda yanzu dai ina fi hawa machine. Ma'ana a bike kenan na fi hawa babur shine na fi hawa. Toh amma keken ma gaskiya ina hawa lokaci zuwa lokaci ina hawa. Kuma keke kasai yana da, ina sa exercise yana sa mutum ya motsa jikinsa saboda haka shi ne sa wani lokacin na kesa hawa keke din.

Ni main da nake amfani da shi, shi ne Vaseline. Vaseline shi ne best mai da nake amfani da shi, saboda yana sa fatan jikinka tayi kyau kuma ta juma da moisture haka, jikinka ba zai bushe ba. Toh shi ne yasa nake amfani da Vaseline gaskiya. Shi ne, shi ne favorite, shi ne wanda na fi amfani da shi. Shi ne best da ga cikin mai din da nake amfani da shi.

Gaskiya na fi son zama a kujera. Gaskiya ni bana ma son zama-- sorry, na fi son zama a kujera gaskiya. Ban cika son zama a taburma ba saboda kujera ya fi. In ka zauna kan kujera za ka miƙe ƙafanka ba wani matsala, ba wani abun nan. Za ka ji daɗin zama amma a kan taburma kuma gaskiya dai ba daɗin zama sosai. Amma dai ina zama a kan taburma ɗin ma, ina zama.

Eh, ina da sa hannu a saƙonni da yawa da dama. Gaskiya ina da sa hannu sosai. Ina da sa hannu a saƙonni, saƙo da yawa. Idan za a binne, idan za a bayar nakan iya bayarwa gaskiya. Nima nakan iya bada saƙonni. Ina sa hannu gaskiya. Ina da sa hannu sosai a saƙonni, saƙonni kala kala ma kuwa.

A'a, ba na iya ɗinka tufafi. Misali ni ba tela ba ne, saboda haka tela ne yake ɗinka tufafi. Ni sai dai na bayar a ɗinka mun, sai dai ni na biyo tela wanda yake sauyin yake da sauyin mashin to su muke baiwa sai su ɗinka mana. Amma ni ba na iya ɗinkawa gaskiya. Sai dai na bayar a ɗinka mun saboda ba sana'a ta ba ce. Ba na yin telanci.

Gaskiya abin da nake shirin yi a ƙarshen ma-- a ƙarshen mako shine ina son siyan laptop. Ina so na saya sabuwar laptop a ƙarshen mako. Idan Allah ya sa na cika kuɗaɗen, idan kuɗaɗina suka cika, suka kai min yadda nake bukata, so gaskiya ina so na saya laptop. Sannan kuma ina so na yi wani, eh, wani rigista na jarabawa. Wannan dai shine abin da nake so na yi.

Na fi son tufafi na cotton. Ma'ana wanda aka dinka ko kuma in ce na audiga. Na fi son tufafi. Ma na ba irin jeans da t-shirt ba. Ba na son jeans da t-shirt. Na fi son irin kayan mu na Hausawa da muke dinka wa. Ka bayar ɗinka ma ka sanya to na fi son irin wannan kayan gaskiya ni sunfi burge ni a tufafi.

Gaskiya dai, a kullum ni ina tsarkake gidana sosai. Kullum haka ana gyara gidan, ana share shi kullum, saboda ina da mata da safe za ta gaggyara, za ta share gidan. Haka zalika irin toilet, za ta wanke toilet. Haka zalika da yamma, da yamma ma tana yin shara ta ɗan gyaggyara gun da ya kamata ta gyara.

Gaskiya ne, duk nisan tafiya na kan yi ne da ƙafa. Ko da kuwa tafiyan nan zai kai kilomita huɗu ko biyar ne, zan iya yin tafiya a ƙafa gaskiya. Amma dai a gari bana yin tafiyan da ya wuce ɗarin kilomita ɗaya ko kilomita biyu haka a ƙafa. Sai dai idan wani uzuri ya kama da zan je wani wuri mai nisa, to shi ne kam zan yi tafiya da nisa ɗin.

Gaskiya kyautan da nake so na bayar shine kyauta na kuɗi ko kuma kyauta na abinci. Wannan kyautan sun fi burge ni gaskiya. A ce mutum ɗan uwana yana cikin wani damuwa, wani yanayi yana buƙatar kuɗi ko yana buƙatar abinci ni kuma ina da halin da zan taimaka masa. To na taimaka masa na bashi wannan kuɗin ko abinci ɗin. Wannan shine abin da yafi burge ni gaskiya.

Eh ina jin kukan zakara sosai kuma. Saboda a maƙwabtana kusa da gidana akwai masu zakara. Saboda haka gaskiya ina jin kukan zakara sosai. Wani lokacin ma da daddare ma ba sai da safe ba. Da daddare ma ina jin kukan zakaran haka. Tsakad dare kaman sha biyu na dare zuwa sama wani lokacin zakara ya kan yi kuka. To da safan ma dai ina jin kukan nasa.

Eh to gaskiya share ƙura kamar dai a ƙalla ce sau biyu a rana gaskiya. Saboda lokaci da yawa idan ka zo kaga gida yayi ƙura, yayi datti sai mutum ya share. Su haka muke gaskiya. Wani lokacin ba kuma sau ɗaya dai a rana, ba wai sau biyu ba. Idan kai mutum ya kula da safe, tahe da safe zai ɗan gygyara gundai ya kamata ya gyara. To gaskiya shi ke nan a wannan rana.

Kai ni gaskiya ba ni abu da nake jin tsoro. Ba abin da nake jin tsoro ba face Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shi kaɗai ne wanda nake jin tsoro. Amma ni bana jin tsoron kowane abu. Kowane irin abin da na rayu a duniya ni gaskiya bai dame ni ba, bana jin tsoronsa. Amma Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ubangijina, abin, abin bauta ta, shi ne kaɗai nake jin tsoro.

Idanuna normal idanu white, white and black. Normal launin idanu shi ba kawai dai farin ido ba tare da, da kuma baƙi. Eh, ka san wani, wani idon zai haka kamar yayi ɗan brown, brown wani kuma yayi blue haka. To nei is normal, normal white and black. Haka yake idona gaskiya. Shi ne normal kala da yake da shi.

Eh gaskiya kamar a wata guda, a wata ɗaya ina yanke farce sau biyu ne kawai. Every two two weeks kamar duka sati biyu idan akayi sati biyu so zan yanke. Idan akara ɗaukan sati biyu zan yanke gaskiya haka nakeyi kowane wata sau biyu. Haka tsari na yake gaskiya ni kullum duk wata zan yi sau biyu ne. Dub bayan sati biyu kenan.

Gaskiya salad is my favorite food. Sosai fa ina matuƙar son salad. Sosai ina son salad saboda a lokacin da dama na sa-- ina iya sawa ko kuma ina zuwa in sayi, in sa kuɗina na saya domin a dafa mun, domin a haɗa mun shi a gida gaskiya. Kuma ina yawan sawa a haɗa mun matata ta haɗa mun shi domin gaskiya is my favorite, favorite food.

Watan March, a wata na uku kenan, a wannan watan aka haife ni. Three March, uku ga watan March. A wannan watan aka haife ni 1991. To a wannan lokaci aka haife ni, wata na uku ba, a shi aka haife ni ranar Talata, Tuesday.

Gaskiya ni kayan ci da na fi so, na fi son beans, na fi son wake da taliya. A kayan ci da gaskiya ni shine abin da na fi so. Sannan kuma ina son nama sosai, naman kaza ko dai nama na rago ko dai da sauransu. Ina matuƙar son nama gaskiya sosai.

Eh, wani lokacin tana daidaita haske da kanta. Wani lokacin kuma gaskiya ni ni ke daidaitata. Ni zan rage ko zan ƙara hasken. Misali idan da rana ne, ina ƙara haske ɗan yawa saboda ina ganin abin da ya kamata na gani. Idan kuma da daddare ne, ina rage yawan hasken. Ina sa haske kaɗan ya zama kaɗan ne, ba da yawa ba, da zan ina ganin ba tare da hasken ya da meni ba.

Gaskiya ni a wurin aikina, abin da nake son canzawa kawai shine, ah, kwamfuta. Kwamfuta da nake aiki da shi ne nake so na canza. Saboda yanzu ina bukata na kwamfuta sosai saboda irin ayyukan da nake yi shine nake bukata. Shine dai abin da na fi so na canza yanzu.

Ok, launin, launin bango gaskiya dai white fa white colour ni kasan white colour is my favourite. White yana burge ni sosai. Fari yana matuƙar burge ni to shi ne yasa gaskiya gidana, ah fentin fari na yi da kuma milk. Na haɗa fari da milk colour. So wannan shi ne gaskiya ni.

Eh ina kare wayata daga ƙwayar cuta, kamar ina yawan rufe Bluetooth ɗin wayata saboda ina tsoron kar na bar Bluetooth a buɗe, virus sai ya iya shiga wayan. Sannan ina amfani da xender, ina ƙoƙarin na rufe xender ɗin shima kar na bari a samu matsala wani cutar ta shigo. Ko ɓangaren email, ina ƙoƙarin kiyayewa ko goge spam email haka da sauransu dai.

Eh to ni wasan da nake son yi gaskiya kamar wasan tsere, wasan gudu da kuma wasan eh kamar irin wasan da za a na gwada yaƙi haka faɗa a cikinsa irin wasan faɗa haka, irin wannan wasannin nafi so. Saboda mutum zai koyi abu da dama daga cikinsa. Zaku koyi yadda zakayi faɗa ko kuma kare kanka.